A'a ina jira a layi ne inda kowa ke. In na zo na tarar da mutane sai ni ma in bi bayansu in tsaya a layi na. In nine na uku ko na biyar ko na goma ko na ɗari haka zan tsaya in jira har sai ya zo ni ma kaina kafin in yi sai in tafi. In kuma ba mutane a layi in na zo kawai zan yi abin da ya kawo ni ne sai in tafi babu wanda nake jira.

Eh gaskiya ina son kallon wata da daddare. Mai ina yi, ni da ɗana zamu fito mu zauna, amma gaskiya mun fi yi ne zan babu wutar lantarki an ɗauke wuta. Mukan fito mu zauna mu sha iska muna kallon wata da daddare in ya fito. Haka muke ko da yaushe ni da ɗana.